Yaya dangantakar ku da abokan aiki? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko, na ji daɗin wannan tambayar da aka yi min. Ah, dangantaka ta da abokan aiki tana da matukar muhimmanci a gare ni domin na yi imanin cewa duk wani aiki, ko a kamfani ne, ko a ofis, ko a makaranta, ko wata cibiya, ba zai samu cikakkiyar nasara ba sai an samu kyakkyawar mu'amala tsakanin ma'aikata da suke aiki a wannan ma'aikatar. A wurina, aiki ba kawai, kawai abin yi ne ba da aka dogara, a'a. Har, har ila yau yana nufin yadda kake hulɗa da mutanen da kake aiki tare da su a kullum. Da farko, ina gina dangantaka ta da abokan aiki bisa girmamawa da ladabi. Ina ƙoƙarin mutunta kowa ba tare da la'akali da matsayinsa ba, ko shi babba ne ko ƙarami. Ina yi musu magana cikin natsuwa, ina gaishe su da kyau kuma ina kauce wa duk wani abu da zai sa su jire ni ko rashin mutunci. Na fahimci cewa kalma ɗaya marar kyau na iya lalata dangantaka, shi ya sa nake taka zanzan a yadda nake magana. Na biyu, ina ganin sadarwa mai kyau ita ce ginshiƙin kyakkyawar dangantaka a wurin aiki. Ina ƙoƙarin bayyana ra'ayina cikin gaskiya da fahimta, kuma ina sauraron ra'ayoyin wasu ba tare da tsangwama ba ko ƙyamata. Idan ban yarda da wani abu ba, ina bayyana hakan cikin ladabi ba tare da cin zarafi ba. Wannan yana taimakawa kowa ya ji ana mutunta shi kuma yana rage samun rikici ko rashin fahimtar juna. Haka kuma ina mutunta ra'ayoyoyi da bambance bambancen halaye na dukkan aikina. Na fahimci cewa mutum ba iri ɗaya bane. Wasu suna da saurin fahimta, wasu kuma suna buƙatar ƙarin bayani. Wasu suna da natsuwa, wasu kuma suna da kuzari sosai. Ina ƙoƙarin fahimtar waɗannan bambance bambancen domin mu yi aiki tare cikin sauƙi da jituwa. Dangantaka ta da abokan aiki tana ƙara ƙarfi ne ta hanyar haɗin kai. Ba na ɗaukar aiki, ba na ɗaukar aiki a matsayin abin da ya rataya a wuya na kaɗai, sai dai aikin mu gaba ɗaya. Idan akwai wani aiki da nake buƙatar taimako, ina ƙoƙarin ba da gudummuwa ta matukar ina da ikon yin hakan. Wannan ɗabi'a tana sa mu kasance kamar jiki ɗaya, kowa yana tallafawa juna domin cimma burin aiki. Idan aka samu matsala ko rashin jituwa a tsakaninmu, ina fifita hakuri da tattaunawa. Na yi imani cewa faɗa ko rigima ba su warware matsala, sai dai su ƙara tagula al'amura a kowace ma'aikata ce. Saboda haka ina ƙoƙarin zama mai natsuwa, in saurari ɓangare ɗaya sannan in bayyana nawa cikin ladabi da fahimtar juna. Sau da yawa hakan yana kai wa warware matsala cikin salama da fahimtar juna. Har ila yau ina ƙoƙarin zama mai gaskiya da rikon amana a hulɗata da abokan aikina. Ina yin aikina yadda ta dace, ina kauce wa yaudara ko sakaci domin hakan yana gina amana tsakanina da su. Idan abokan aiki sun yarda da kai, aikin yana tafiya cikin sauƙi kuma cikin kwanciyar hankali. Idan kuma mutunta dokoki da ka'idojin wurin ai-- ina kuma mutunta dokoki da ka'idojin wurin aiki domin bin doka yana rage saɓani. Ina zuwa aiki a kan lokaci, ina kammala abin da aka ɗora min kuma ina guje wa abubuwan da za su iya janyo rashin jituwa kamar gulma, rigingimu ko tsoma baki, abin da bai shafe ni ba. Bayaga aikin ofis ko wurin aiki kai tsaye, ina ƙoƙarin kula da ɓangaren zamantakewa da abokan aiki. Ina taya su murna idan sun samu nasara, ƙarin girma ko wata nasara ta rayuwa musamman, ta yau da kullum. Haka kuma idan suna cikin damuwa, ina nuna tausayi da, da fahimta. Waɗannan ƙananan abubuwa suna ƙara dankon zumunci da girmamawa a tsakaninmu. Dangantaka ta da abokan aiki ta kuma taimaka min wajen koyon sabbin abubuwa ta hanyar mu'amala da su. Ina koyo daga gogewarsu, shawarwarinsu, da, dabarbarinsu na aiki. Hakan yana taimaka min wajen--

Wane irin sabulu kake amfani da shi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'alabarkatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai, na ji daɗin wannan tambayar da aka yi mun. Sabulu yana daga cikin muhimmin abubuwan tsafta da ɗan adam ke amfani da su a rayuwarsa ta yau da kullum. A gaskiya, sabulu ba wai kawai abu ne da ake amfani da shi domin yin wanka ba, har ila yau yana taka muhimmiyar rawa wajen kare lafiyar jiki, kiyaye tsafta da kuma sa mutum ya ji daɗin kansa. Saboda haka, irin sabulun da nake amfani da shi yana da matuƙar muhimmanci a gare ni. Da farko, ina amfani da sabulu mai kyau wanda ya dace da fatar jikina. Na fahimci cewa mutane suna da nau'ukan sabulu daban-daban kuma suna da nau'ukan fata daban-daban. To wasu suna da fata mai bushewa, wasu su mai laushi, wasu kuma mai saurin yin ƙaiƙayi ko ƙuraje. Saboda haka, ba kowane sabulu ne ya dace da kowa ba. Ni kaina ina ƙoƙarin zaɓar sabulu da ba wai-- da ba zai cutar da fatata ba kuma wanda yake sa ta kasance cikin ƙoshin lafiya. Abu na biyu da nake la'akari da shi shine ingancin sabulu. Ina amfani da sabulun da aka san yana da inganci kuma mutane da dama sun amince da shi. Ba lalle ne sabulu ya zama mai tsada sosai ba amma ina son ya kasance mai kyau, mai tsafta kuma mai amfani ga jiki. Ingantaccen sabulu yana tsaftace jiki yadda ya kamata ba tare da lalata fata ba. Haka kuma ina kula da sinadarin da sabulu ya ƙunsa. Ina ƙoƙarin kauce wa sabulun da ke ɗauke da sinadarai masu tsanani da za su iya haddasa ƙaiƙayi, bushewar fata ko ƙuraje maimakon haka. Ina son sabulun da ke amfani da sinadarai masu laushi ga fata waɗanda ke taimakawa wajen kiyaye damshin fata da kuma kare ta daga cututtuka. Wani abu mai muhimmanci shine tasirin sabulu bawai amfani da shi ba. Bayan nayi wanka, ina lura da yadda fata ta take ji don fata ta tayi laushi, tayi santsi kuma ban ji ƙaiƙayi ba. Hakan yana nuna min cewa sabulun ya dace da ni. Amma idan na lura da cewa bushewa ko ƙaiƙayi hakan, yana sa in daina amfani da irin wannan sabulun. Ina kuma la'akari da ƙamshin sabulu. Ina son sabulu da ke da ƙamshi mai daɗi amma ba mai ƙarfi sosai ba. Ƙamshi mai sauƙi yana sa mutum ya ji sabo, ya ji nishaɗi kuma ya ƙara jin ƙwarin guya bayan wanka. Amma ba, ba na son ƙamshi mai ƙarfi da zai, zai dame ni ko mutanen da ke kusa da ni. Bugu da ƙari, ina amfani da sabulu ne domin lafiya da kariya daga cututtuka. Sabulu yana taimakawa wajen cire datti, gumi da kuma ƙwayoyin cuta daga jiki. Wannan yana rage haɗarin kamuwa da wasu cututtuka, musamman cututtukan fata. Saboda haka ina ganin amfani da sabulu mai kyau yana daga cikin hanyoyin kula da lafiya. Kuma ganin amfani da sabulu yana da alaƙa da tsafta da tarbiyya, da addini da al'ada. Tsafta tana da muhimmanci sosai saboda amfa-- saboda haka amfani da sabulu mai kyau yana taimakawa wajen mutum, eh, eh, kiyaye tsafta a jikinsa, tufafinsa da kuma rayuwarsa gaba ɗaya. Wannan yana sa mutum ya kasance abin koyi ga sauran mutane. Haka kuma ina kula da yawan amfani da sabulu. Ba wai kawai amfani da sabulu mai kyau bane. Har ila yau ina amfani da shi yadda ya dace. Ina yin wanka akai akai, musamman bayan aiki ko motsa jiki domin cire gumi da datti. Wannan yana taimaka mun wajen kasa-kasancewa cikin tsafta da jin daɗi. A takai ce zan iya cewa irin sabulun da nake amfani da shi shine sabulu mai inganci, mai laushi ga fata, mai ƙamshi ga daɗi-- mai ƙamshi mai daɗi kuma wanda ke taimakawa wajen kare lafiyata da tsaftata. Ba wai kawai sabulu nake gani a matsayin abu na yau da kullum ba, ina ganinsa a matsayin wani muhimmin bangare na kula da kaina da lafiyata. A ƙarshe, tsafta tana daga cikin muhimmin abubuwan rayuwa kuma sabulu yana ɗaya daga cikin ginshikin tsafta. Saboda haka, zaɓar sabulu mai kyau da amfani da shi ya-yadda ya dace yana taimakawa mutum wajen rayuwa cikin ƙoshin lafiya.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa. Tafarnuwa tana daga cikin kayan abinci da Allah ya halitta masu matuƙar amfani da lafiyar ɗan adam. Tun tsohon zamani mutane suke amfani da tafarnuwa. Ba wai kawai a matsayin kayan ɗanɗano ba ne, har ma a matsayin magani da kariya ga jiki. Saboda haka ni kaina ina cin tafarnuwa kuma ina ganin tafarnuwa tana da matuƙar mahimmanci a rayuwar mutum. Dafar ko tafarnuwa tana daga, daga cikin kayan lambu da ake amfani da su a girke-girke daban-daban. Ina amfani da ita wajen dafa abinci domin tana ƙara wa abinci ɗanɗano da ƙamshi. Abinci da tafarnuwa yawanci yana da daɗi sosai kuma yana ƙara armashi idan aka dafa shi da kyau. Saboda haka a wani babban dalili da ya sa nake cin tafarnuwa shi ne ɗanɗano da take ƙara wa abinci. Baya da ɗanɗano, tafarnuwa tana da amfani sosai ga lafiya. Masana sun nuna cewa tafarnuwa tana taimakawa wajen ƙarfafa garkuwan jiki wato kariyar jiki daga cututtuka. Idan mutum yana cin tafarnuwa a kai a kai, haka yana taimaka masa wajen rage gamuwa da mura, tari da wasu cututtuka. Wannan ne ya sa mutane da yawa ke amfani da tafarnuwa a matsayin maganin gargajiya. Haka kuma tafarnuwa tana taimakawa wajen rage hawan jini da kuma inganta aikin zuciya. Mutane da dama suna amfani da tafarnuwa domin kula da lafiyar zuciyarsu. Ni kaina ina ganin wannan yana daga cikin dalilan da ya sa nake cin tafarnuwa, ya-- kuma yake sa nake amfani da shi sosai, musamman ga manya da kuma mutanen da ke son kula da lafiyarsu duk kafin wata matsala ta taso ya kamata ta tari matsala. Tafarnuwa tana kuma taimakawa wajen inganta narkewar abinci. Tana taimakawa hanji ya yi aiki yadda ya kamata kuma tana rage matsaloli ciki kamar kumburi ko rashin jin daɗi bayan cin abinci. Saboda haka cin tafarnuwa yana taimakawa jiki wajen amfani da abincin da mutane yake ci. Duk da waɗannan amfanoni da mahimmancin cewa tafarnuwa tana da ƙamshi mai ƙarfi wanda wasu mutane basa so, wasu ma suna kaucewa cin tafarnuwa saboda sauran ƙamshin baki. Amma ni ina ƙoƙarin cin tafarnuwa cikin hikima. Wato ba tare da yin, yi, ba tare da yin, eh, cin sai yawa ba kuma ina kula da tsafta bakin. Bayan cin tafarnuwa ina kula da tsaftan baki. Ina yin wanke haƙorina ga baki ɗaya kuma koyon ɗanci, eh, kanamfari saboda ko kuma ƴaƴan itatuwa saboda shima duk dai yana taimakawa wajen rage ƙamshin tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa ta hanyoyi daban-daban. Wani lokaci ina cin ta a cikin abincin da za a dafa, wani lokaci kuma ana amfani da ta a miya ko miya ko kayanmiya. A wani lokaci mutane suna cin tafarnuwa ɗanye domin samun cikakken amfaninta. Amma ni ina fi son cin ta a cikin abinci domin yafi sauƙi a gareni. A al'ada da kuma a cikin al'ummar tafarnuwa tana da matsayi na musamman. A wasu gidaje tafarnuwa tana daya daga cikin abubuwan da ba za a rasa a cikin kicin ɗinsu ba. Wannan yana nuna mahimmancin da mutane ke bata tun dadaddewa. Saboda haka cin tafarnuwa ba sabon abu bane. Abu ne da aka gada tun kaka da kakanni. Haka kuma tafarnuwa tana koyar da mu darasi na cewa ba duk abin da yake da ƙamshi mai daɗi ba ne yake da amfani, kuma ba duk abin da ƙamishinsa yake da ƙarfi ba ne yake da illa. A rayuwa akwai abubuwa da yawa da basu da kyangani ko ƙamshi amma suna da matuƙar amfani. Tafarnuwa misali ce mai kyau a kan haka. Ina kuma lura da cewa cin tafarnuwa yana buƙatar tsari da dai duk. Yawancinta na iya kawo matsala ga wasu mutane musamman waɗanda ke da matsalar ciki. Saboda haka ina cin ta gwargwadan iko ba tare da yin yawa, tayi yawa ba. Wannan yana nuna mahimmancin yin komai cikin tsaka-tsaki a rayuwa. Karkace sai ka ƙure lamba. A ƙarshe zan iya cewa eh, ina cin tafarnuwa kuma ina ganin tana da matuƙar amfani ga lafiya, ta da rayuwa ta gaba da ina cin ta ni ba tare da ya wuce gona da eri ba. Ina amfani da ita ne ta hanyoyi masu kyau kuma ina kula da tsafta bayan cin ta.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya. Matashin wuya yana daga cikin abubuwan da mutane da yawa ke ɗauka a matsayin abu mai sauki, amma a gaskiya yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki, musamman wajen hutawa da barci a rayuwa ta yau da kullum. Na fahimci cewa yadda mutane yake, yadda mutum yake kwanciya da yadda yake tallafawa wuyansa da kansa yana da tasiri sosai ga lafiyar jikinsa gaba ɗaya. Da farko zan fara da bayyana menene matashin wuya. Matashin wuya shine matashin da ake amfani da shi domin tallafawa wuya da kai yayin barci ko hutawa. Ana amfani da shi ne domin a daidaita matsayin wuya da kashi ƙashin baya ta yadda jiki zai samu natsuwa da kwanciyar hankali. Ba wai don jin daɗi kawai ba harma don kare jiki daga ciwo da matsalan lafiya. Dalilin da ya sa nake amfani da matashin wuya shine kare lafiyar wuya da ƙashin baya. Idan mutum ya kwanta ba tare da mata-matashin wuya ba, wuya na iya karkatawa ko lanƙwashewa ta yadda bai dace ba. Wannan na iya haddasa ciwon wuya, ciwon kai ko ciwon baya. Saboda haka amfani da matashin wuya yana taimaka min wajen kauce wa irin waɗannan matsaloli. Haka kuma matashin wuya yana taimaka min wajen samun barci mai inganci. Idan mutum ya kwatanta cikin yanayi mai kyau, barci yana zuwa da sauƙi kuma barci yana zama mai zurfi na lura cewa bayan, tun bayan da na fara amfani da matashin wuya yadda ya dace, na kan tashi daga barci cikin in na tsuwa da jin sauƙi a jiki. Wannan yana ƙara min kuzari da ƙwarin wuya don fuskantar ayyukan rana. A'a ina kuma la'akali da irin matashin wuya da nake amfani da shi. Ba kowane matashi ne ya, ya, ya dace da kowa ba. Akwai matashin wuya mai laushi, akwai mai ɗan kauri, akwai kuma wanda aka tsara musamman domin lafiyar wuya. Ni ina ƙoƙarin amfani da matashin da ya dace da yanayin jikina, wanda baya tsauri sosai kuma baya mai laushi fiye da ƙima ba. Wani muhimmin abu shine yadda nake amfani da matashin wuya. Ba wai kawai mallakar matashin ba ne, illa yau da ake amfani da shi. Na tabbatar da cewa wuya da kai sun samu tallafi yadda ya dace yayin kwanciya. Idan mutum ya kwanta daidai, haka yana rage matsin lamba a a wuya da ƙafaɗu. Wai yana kare tsokoki daga gajiya baya ga barci na dare. Ina kuma amfani da matashin wuya a wasu lokuta na hutawa, musamman idan ina zaune na dogon lokaci ko ina tafiya mai nisa. Misali idan zan yi tafiya mai tsawo a mota ko jirgi, matashin wuya yana taimaka min wajen tallafawa wuyana domin kada in gaji ko ciwo. Wannan yana nuna cewa amfani da matashin wuya baya tsayawa kawai a lokacin barci ba. A ɓangaren lafiya, likitoci da masana sun nuni da muhimmancin amfani da matashin wuya mai kyau, musamman ga mutanen da ke fama da ciwon wuya ko rashin, ko rashin baya. Wannan ya ƙara min fahimtar cewa amfani da matashin wuya ba alatu ba ne kawai, illa wani ɓangare ne na kula da lafiyar mutum. Haka kuma mutum amfani, haka kuma amfani da matashin wuya yana koya mana darasin kula da kai a rayuwa. Mutum yana buƙatar ya kula da jikinsa domin shine abin da zai riƙe shi tsawon rayuwa. Ƙananan abubuwa kamar zaɓar matashi mai kyau da iya yin babbar tasiri, na iya yin babbar tasiri a lafiyar mutum nan gaba. Ina kuma lura da cewa amfani da matashin wuya yana buƙatar tsabta da kulawa. Ina kuma ƙoƙarin tsabtace matashi akai akai domin kauce wa tara ƙura, gumi da ƙwayoyin cuta. Wannan yana taimakawa wajen kare lafiyar fata da kuma samun barci mai tsabta. A wasu lokuta mutane kan yi watsi da amfani da matashin wuya. Suna ganin ba shi da muhimmanci, amma daga ƙwarewata zan iya cewa amfani da matashin wuya yana da matuƙar amfani, musamman ga mutanen da ke son samun hutawa mai kyau da lafiyar wuya. A ƙarshe zan iya cewa eh, ina amfani da matashin wuya kuma ina ganin yana da matuƙar muhimmanci a rayuwata. Yana taimaka min wajen samun barci.

Yaya kake tsara ayyuka? To, wannan tambayar de da aka Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. To, a rayuwa muna fuskantar ayyuka da yawa, kullum wasu manya wasu ƙanana, wasu na gaggawa wasu kuma ba na gaggawa ba ne. Saboda haka idan mutum bai san yadda zai tsara ayyukansa ba, zai iya shiga rudani, gajiya ko ma ya kasa cimma burinsa. Shiyasa nake gani tsara ayyuka bisa muhimmancin abu ne mai matuƙar amfani. Na farko, fahimtar menene ayyuka masu muhimmanci. Da farko ina ƙoƙarin fahimtar wace irin aiki ce ta fi muhimmanci. Ba duk aikin da ya zo a gabana ba ne yake da muhimmanci iri ɗaya. A ganina, aiki mai muhimmanci shine aikin da yana, yanada tasiri kai tsaye a rayuwata ko yana shafar karatu, aiki, yadi ko lafiyata ko kuma yana da lokacin ƙarewa deadline wato karshe. Misali, karatu don jarabawa, aiki da aka ba, da aka baka a wurin aiki, taimakawa iyaye ko iyali, kula da lafiyarka. Ina raba ayyuka zuwa na farko masu matuƙar muhimmanci, na biyu masu muhimmanci amma ba na gaggawa ba sannan na uku masu gaggawa amma ba su da muhimmanci sosai. Masu ƙanana da za'a iya jinkirtarsu a yi su daga baya. Wannan raban yana taimaka min sosai wajen sanin inda zan fara aiki. Na biyu, rubuta ayyuka a takarda ko waya. Abu na biyu da nake yi shine rubuta duk ayyukana ban dogara da ƙwaƙwalwata kaɗai. Saboda mutum yana iya mantawa. Ina rubuta abin da zan yi, ranar da zan yi shi, lokacin da ake buƙata, ko kuma wani lokaci. Ina amfani da takarda, littafin rubutu ko waya Note koh reminder. Da zarar na rubuta komai sai na ji kamar nauyin ya ragu a kaina. Kuma hankalina ya fi kwanciya. Tsara ayyuka bisa lokaci wato time management. Bayan rubuta ayyukan sai na duba lokacin nawa nake da shi. Domin duk aikin ba, ba ne za ka iya yi a lokaci ɗaya ba ne. Ina tambayar kaina wane aiki zai ɗauki awa ɗaya ko kuma awa nawa. Shin zan iya yin shi a yau ko akwai wani aikin da zai fi dacewa in fara da shi kafin wannan. Misali, idan ina da jarabawa gobe zan fara karatun tun yau. Idan aikin ba shi da gaggawa zan iya jinkirta shi. Ina ƙoƙarin raba lokacina ta yadda kowane aiki zan samu, kowane aiki zai samu nasa lokacin. Na huɗu, farawa da mafi muhimmanci kafin sauran. Ɗaya daga cikin muhimman dabarun da nake amfani da shi shine ina fara aiki da yafi muhimmanci kafin sauran. Ko da kuwa yana da wahala, yana da tsawo ko ba na jin daɗin yin sa. Dalili kuwa shine idan na fara da mai muhimmanci zuciyata tana samun natsuwa. Sauran ayyukana suna zama masu sauƙi daga baya. Ba na shiga damuwa ko tsoro. Misali, idan ina da karatu da kallon waya zan fara karatu. Idan ina da aiki da hutawa zan fara aiki. Na biyar, gujewa ɓata lokaci. Ina ƙoƙarin gujewa abubuwan da ke ɓata lokaci kamar yin yawan amfani da waya, kallon bidiyo ba ta yi da tsari ba, zaman hira mara amfani. Ba yana nufin ban hutawa ba a'a amma ina ba wa kaina hutu bayan na gama aikin da ya kamata na gaba ba kafin aiki ba. Wannan yana taimaka min wajen kammala ayyuka cikin lokaci, rage gajiya, ƙara ƙwazo. Abu na shida, yin aiki a hankali ba da gaggawa ba. Wane abu da nake yi shine yin aiki a hankali amma da tsari. Ba na son yin komai da gaggawa saboda gaggawa na iya haifar da kuskure, aikin zai iya zama mara kyau. Ina son na fahimci abin da nake yi, na yi shi da inganci ko da zai ɗauki lokaci kaɗan fiye da sauri. Abu na bakwai, sake duba da gyara tsari. A ƙarshe ina sake duba tsari na lokaci zuwa lokaci. Idan na ga wani tsari bai yi min aiki ba ko wani aiki ya fi wahala fiye da waƴanda na zanta, sai in gyara lokaci, tsari ta hanyar yin aikin wannan yana nuna cewa ina koya.

Yaushe kake yin wanka? Zan fara da cewa yin wanka ba kawai al'ada bace, wani muhimmin bangare ne na tsafta, lafiya da tarbiyya. Lokacin yin wanka yana da, yana iya bambanta daga mutum zuwa mutum. Amma kai na, ina yin wanka ne bisa lokaci, yanayi da irin ayyukan da na yi a rana. Na farko, yin wanka da safe. Mafi yawan lokuta ina yin wanka ne da safe. Wannan shine lokacin da nafi so saboda wankan safe yana da fa'idoji masu yawa. Da safe ina tashi daga bacci, jikina yana jin kasala. Hankali na bai gama farkawa ba. Idan na yi wanka da safe, jikina yana jin sanyi, ina jin sabon ƙwarin a jikina, hankali na yana buɗewa sosai. Wankan safe yana taimaka mun in fara rana da ƙarfi, in ji kaina cikin tsafta, in kasance cikin natsuwa da ƙwarin gwiwa. Saboda haka ina, idan zan je makaranta, aiki ko wata muhimmiyar tafiya, bana barin yin wanka da safe. Abu na biyu, yin wanka bayan na tashi daga bacci. A wasu lokutan, musamman idan na yi barci mai tsaho ko mai nauyi, idan ina yin wanka kai tsaye bayan na tashi. Wannan yana taimaka mun in fitar daga kasalar bacci, in rage jin nauyin jiki, in fara ayyukan cikin sauri. Wasu lokuta ma idan banyi wanka ba, zan iya jin kasala duk rana. Amma da zarar nayi wanka, sai na ji kamar sabuwar rana ta fara. Na uku, yin wanka bayan aiki ko gajiya. Bayan haka ina kuma yin wanka bayan aiki, musamman idan na yi aiki mai wahala, na yi zafi sosai ko na yi tafiya mai nisa. Misali, bayan dawowa daga gona ko bayan dawa daga motsa jiki ko bayan yin ayyuka masu ɗaukar ƙarfi. A irin wannan lokaci, jiki yana gajiya, gumi yana taruwa, mutum yana iya jin ƙazanta. Yin wanka a wannan lokaci yana wanke gumi da datti, yana sanyaya jiki, yana sa mutum ya ji annashuwa. Na hudu, yin wanka da yamma ko dare. A wasu lokuta kuma ina yin wanka da yamma ko da dare, musamman kafin in kwanta bacci bayan na gama ayyukan rana. Wankan dare yana da amfani saboda yana rage gajiya, yana sa bacci ya zo da sauƙi, yana sa jiki ya huta. Idan na, idan rana ta yi zafi sosai, wankan dare yana taimaka mun in sami natsuwa, in yi barci mai kyau. Abu na biyar, yin wanka fiye da sau ɗaya a rana. Wasu ranaku ina yin wanka sau biyu, da safe, da yamma ko da dare. Wannan yana faruwa ne idan yanayi yayi zafi sosai ko kuma nayi zufa sosai ko ina son in tsafta sosai. Bawai lalle bane kullum amma lokacin da bukata ta taso ina yin hakan. Ina yin hakan domin lafiyata kuma. Abu na shida, dalilan da suke sa nake yin wanka a waɗannan lokuta. Dalilin yin wanka a waɗannan lokuta sun haɗa da tsafta, domin cire datti da gumi, lafiya, domin kare fata ta daga cututtuka, ƙwari, domin jin daɗin jiki, mutunci, domin bayyana a gaban mutane cikin tsafta. Ina ganin mutum mai tsafta yana samun girmamawa, yana jin daɗin kansa, yana samun ƙwarin gwiwa a duk inda yake. Abu na bakwai, tasirin yin wanka a rayuwata. Yin wanka akai akai yana taimaka mun in kasance cikin ƙoshin lafiya, in rage kamuwa da cututtuka, in ji natsuwa a zuciyata. Haka kuma yana inganta hulɗata da mutane. Yana sa in ji ina kula da kaina. Abu na takwas, yin wanka a matsayin al'ada da tarbiyya. Tun ina ƙadami an koya mun muhimmancin yin wanka. An sanar da ni cewa tsafta rabin imani ce. Saboda haka yin wanka ya zama al'ada a rayuwata. Ba sai na ji, na jira wani ya tunatar da ni ba. A'a. Abu na tara, yin wanka da la'akari da yanayi. Ina kuma la'akari da yanayin zafi, yanayin sanyi. A lokacin zafi ina yawan yin wanka domin jiki yana samun sanyi. A lokacin sanyi kuma ina yin wanka amma cikin kulawa. Ina zaɓan lokacin da ya fi dacewa ba lokacin mai tsananin sanyi ba. Abu na goma, a takaice wato a ƙarshe idan aka tambaye ni yaushe kake yin wanka? Zan ce ina yin wanka da safe domin fara rana cikin ƙarfi. Ina yin wanka bayan aiki domin cire gajiya.

Nawa ne kuɗin wutar lantarki a wata? Zan fara da cewa kuɗin wutar lantarki ba abu ne da yake da adadi ɗaya tabbacacce ba. Yana canzawa gwargwadon amfani, yawan mutanen da ke gida, irin kayan lantarki da ake da su da kuma yanayin wutar da ake samu. Saboda haka ba kowa ne kuɗin wutar lantarki yake daidai ba. Fahimtar abin da yake ake nufi da kuɗin wutar lantarki da farko. Kuɗin wutar lantarki yana nufin kuɗin da ake biya domin amfani da hasken NEPA ko kuma PHCN a nan Najeriya, ko kuɗin katin mita prepaid ko kuma kuɗin da ake karɓawa ta hanyar biyan wata-wata post-paid. Wannan kuɗi yana taimakawa wajen samun haske, amfani da kayan lantarki, sauƙaƙa rayuwa a gida. Yadda nake biyan kuɗin wutar lantarki a gidana ina amfani da mita, prepaid mita, wanda yana nufin ina sayan kati na wuta. Ina amfani da wuta gwargwadon kuɗin da nake saka. Wannan hanya tana taimaka mun in san adadin wutan da nake amfani da ita, in sarrafa kashe kuɗi, in guji biyan kuɗin da ban fahimta ba. Abu na uku kimanin kuɗin wutar lantarki a wata? A yawancin lokuta, kuɗin wutar lantarki a wata yana kai wa wani matsakaicin adadi ba mai yawa sosai ba amma ba kuɗi kaɗan ƙwarai ba. Misali, a wasu watanni kuɗi na iya zama ƙanƙanta idan ba a samu wuta sosai ba. A wasu lokuta kuma idan an samu wuta da yawa, kuɗin na iya ƙaruwa. Saboda haka ba na iya cewa adadi ɗaya ne kullum. Yana sauyawa daga wata zuwa wata. Abubuwan da ke, da suke sa kuɗin wuta ya ƙaru ko ya ragu. Akwai abubuwa da dama da suke shafar kuɗin wutar lantarki. Daga cikin ya akwai yawan kayan lantarki. Idan gida yana da talabijin, fanka, firiji, kwamfuta, ayon, injin wanki to tabbas wutan da ake amfani da ita za ta ƙaro. Hakan zai shafi kuɗin da ake kashewa. Yawan mutanen da ke gida. Idan mutane sun yi yawa, kowa yana amfani da wuta. Hakan yana ƙara amfani da wutar lantarki. Tsawon lokacin amfani. Idan ana kunna wuta na dogon lokaci ko ana barin kayan lantarki suna aiki ba tare da bukata ba ko kuɗin wuta zai ƙaru. Lokutan da kuɗin wutar lantarki ke ƙaruwa. A wasu lokuta ina lura cewa a lokacin zafi kuɗin wuta yana ƙaruwa saboda ana yawan amfani da fanka ko AC. Firiji yana aiki fiye da ƙima. Haka kuma idan ana zaune a gida tsawon lokaci ko a lokutan hutu to ana amfani da wuta, yana ƙaruwa. Hanyoyin da nake amfani da su wajen rage kuɗin wutar lantarki. Don rage kuɗin wutar lantarki ina yin abubuwa kamar haka. Kashe wutan da inda ba a amfani da ita. Cire kayan lantarkin da ke sauke idan ba a bukata. Rage amfani da ayon a kai a kai. Amfani da fitulun da ke cin wuta kaɗan energy saving bulb. Waɗannan hanyoyi suna taimaka mun in rage kuɗin da nake kashewa, in sarrafa amfani da wutar lantarki. Abu bakwai. Amfanin sanin kuɗin wutar lantarki a wata. Sanin kuɗin wutar lantarki a wata yana taimaka mun in tsara kasafan kuɗina, in san inda kuɗina yake tafiya, in guji kashe kuɗi fiye da ƙima. Haka kuma yana koya mun kula da albarkatu, yana koya mun rayuwa cikin tsari. Wutar lantarki a matsayin muhimmiyar bukata. A yau wutar lantarki ta zama muhimmiyar bukata a rayuwa, abu da baza a iya rabuwa da shi ba, ba tare da wuta ba rayuwa tana wahala. Ayyuka da dama basa tafiya yadda ya kamata. Saboda haka ko da kuwa wutan, kuɗin wutan yana da tsada, wani lokaci mutane na ƙoƙarin biyansa domin jin daɗin rayuwa. Tara, kuɗin wuta da sauran kuɗaɗe. Idan aka kwatanta kuɗin wutar lantarki da kuɗin mai, kuɗin ruwa, kuɗin abinci za a ga cewa dukkansu suna da muhimmanci amma wutan tana da tasiri kai tsaye a rayuwar yau da kullum. A ƙarshe idan aka tambaye ni nawa nake kashewa a kuɗin wutar lantarki a wata, zan yi cewa kuɗin wutar lantarki a wata yana canzawa ne gwargwadon amfani da ya na yi. Ina biyan kuɗin wuta bisa abin da na yi amfani da shi ko ina ƙoƙarin rage ɓarnan wuta domin kuɗin ya kasance a matsakaicin. Wutar lantarki muhimmin ɓangare ne na rayuwar yau da kullum. Shi ya sa nake kula da yadda nake amfani da ita. Bana so in ance yauna wayi gari.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi amma ba lalle ba ne kasance kwararren tela. Ina da ilimin asali da gogewa da suka isa su taimaka min wajen ɗinka wasu tufafi, gyara su ko kuma fahimtar yadda ake ɗinka, yadda ake ɗinki gaba ɗaya. Na farko menene ɗinki da muhimmancinsa? Na farko, ɗinki fasaha ce da ake amfani da ita wajen haɗa zane, samar da tufafi da za a sa ko gyara tufafi da suka lalace. Ɗinki ba kawai sana'a bace, wani muhimmin ilimi ne na rayuwa domin kowa na sa tufafi kuma kowa na buƙatar gyara ko sabbin tufafi a wani lokaci. Abu na biyu, yadda na fara koyon ɗinki. Na fara koyon ɗinki ne ta hanyar kallon masu ɗinki ta taimaka musu ko kuma ta koyon abubuwa na asali a hankali. A wasu lokuta ina kallon yadda ake ɗaukar awo, yadda ake zane, yadda ake ɗinka da hannu ko da inji ɗinkin. A hankali na fara fahimtar tsarin ɗinki, dabarun haɗa zane, yadda ake yin aiki cikin tsari. Abu na uku, abubuwan da zan iya ɗinka wa. A halin yanzu ina iya ɗinka tufafi masu sauƙi, gyara tufafi da suka tsage, sauya tsaho ko faɗin riga, gyara wando ko riga. Misali, ina iya ɗinka riga mai sauƙi ko gyara wando da ya iya, da yayi tsaho ko ɗinka hannun riga da ya tsage. Waɗannan abubuwa suna taimaka min in adana kuɗi, in dogara da kaina, in fahimci aikin tela sosai. Abu na hudu, ɗinki da hannu da kuma da injin ɗinki. Ina iya yi duka. Ɗinki da hannu musamman idon gyaran, idon gyara ne kadan. Ɗinki da inji ɗinki idan akwai damar amfani da shi. Ɗinki da hannu yana buƙatar haƙuri, yana buƙatar kulawa da natsuwa amma yana da amfani sosai. Ɗinki da inji yana sa aiki ya zama da sauri, yana da kyakkyawan sakamako amma yana buƙatar ƙwarewa don dole sai mutum ya je yayi course. Idan ba haka ba, ba zai kuma iya amfani da injin nan ba. Abu na biyar, amfani da sanin ɗinki a rayuwa ta. Sanin ɗinki yana taimaka mun ta hanyoyi da dama. Ina iya gyara tufafina da kaina, bana gaggawar kaisu gurin tela, ina adana kuɗin ɗinkina haka kuma ina jin daɗin koyon sabuwar fasaha. Ina ƙara wa kaina ƙwarewa, ina jin ƙwarin gwiwa a rayuwa. Na shida, ɗinki a matsayin sana'a da dama. Ɗinki sana'a ce mai fa'ida sosai. Mutane da dama suna dogaro da ita a wajen samun kuɗi, rayuwa da iyalansu. Koda ba, ba sana'a ta bace. Sanin ɗinki abu ne mai amfani domin yana iya zama taimako a kowane lokaci. Abu na bakwai, ƙalubalen ɗinki da yadda ake fuskantar su. Akwai ƙalubale a ɗinki kamar yadda zane, zane ba daidai ba, yin kuskure, awo, rashin lokaci amma ina ƙoƙarin koya daga kuskure. Ina ƙara ƙwarewa a hankali, bana gajiya daga, da gwadawa. Abu na takwas, yadda nake ƙara inganta ƙwarewa. Domin inganta ƙwarewa ta ina kallon bidiyo da koyarwa, ina tambayi ƙwararru, ina yin atisaye akai akai. Na fahimci cewa ƙwarewa tana zuwa ne da lokaci. Haƙuri yana da muhimmanci kafin a samu ƙwarewa. Abu na tara, ɗinki da al'ada. Al'adarmu, ɗinki yana da matsayi mai girma cikin al'adar mu ta Hausa. Tela suna da muhimmanci sosai. Tufafi alamar mutunci ce, alamar tsafta ce, alamar al'ada ce. Saboda haka sanin ɗinki yana ƙara daraja sosai a idon al'umma. A ƙarshe, idan aka tambaye ni kana iya ɗinka tufafi, zan ce eh ina iya ɗinka tufafi musamman ayyuka na asali da gyare-gyare koda ba ƙwararren tela bane. Sanin ɗinki yana taimaka mun wajen dogaro da kaina, adana kuɗina da kuma ƙara wa kaina wata muhimmiyar fasaha ta rayuwa wadda kuma tana taimaka mun sosai wurin mutunta ni ga al'umma da kuma sama mun kuɗaɗen shiga wanda a lokacin da ma bana zato suna sama mun wannan kuɗin shiga. Hasali ma dai shi ɗinki har yasa na taɓa yin tafiya daga garin da nake na je wani gari na yi ɗinki, na dawo kuma lafiya. To, iya bayanin da zan iya yake dangane da abin da ya shafi lamarin nan.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Zan fara da cewa ƙwarin gwiwa a aiki ba abu guda ɗaya ne da ake haifar da shi ba. Abubuwa da dama ne suke haduwa, suke sa mutum ya ji daɗin aiki, yi aiki da ƙwazo kuma ya dage wajen cimma nasara. A kaina akwai abubuwa da dama da suke bani ƙwarin gwiwa a aiki. Na farko, son aikin da nake yi. Abu na farko da nake ba, da yake bani ƙwarin gwiwa a aiki shine son aikin da nake yi. Idan mutum yana son aikinsa, yana yinsa da zuciya daya baya ganin aiki a matsayin wahala. Yana jin daɗi zuwa aiki kullum ko da aikin yana da wahala. Son aiki yana sa mutum ya jure, yana sa ya dage har ya kammala. Abu na biyu, sanin cewa aiki yana da amfani. Wani muhimmin abu da yake bani ƙwarin gwiwa shine sanin cewa aikin da nake yi yana da amfani. Idan na san cewa aikin tana taimakawa mutane ko yana kawo cigaba ga kamfani ko al'umma, sai na ji yana da muhimmanci. Aikin nawa yana da, aikin nawa yana da ma'ana. Wannan yana sa in yi aiki da ƙwazo fiye da da. Abu na uku, girmamawa da kulawa daga shugabanninmu. Girmamawa daga shuwagabanninmu yana da matuƙar tasiri wajen bani ƙwarin gwiwa. Idan ana girmama ra'ayina, ana sauraron shawarata, ana yammawa. Idan na yi aikin da ya kamata, a yabamun, sai na ji ana darajata. Sai na ji ana darajata, ana gane ƙoƙarina. Wannan yana ƙara min ƙwarin gwiwa sosai. Abu na huɗu, taimako da kyakkyawar hulɗa da abokan aiki. Abokan aiki masu kyau suna, suna taka muhimmiyar rawa wajen bani ƙwarin gwiwa. Idan muna aiki tare cikin fahimta, muna taimakon juna, babu ƙiyayya ko hassada, sai wurin aiki ya zama wurin jin daɗi, wurin koyo, wurin haɗin kai. Wannan ne yana sa in tashi kowace rana da shawarar zuwa aiki. Abu na biyar, samun damar koyo da haɓaka kaina. Wani abu da yake ba, da yake bani ƙwarin gwiwa shine samun damar ƙara ilimi da ƙwarewa. Idan aiki yana bani damar koyon sabbin abubuwa, ƙara fasaha, inganta kaina, sai na ji ina cigaba, bana tsaya a wuri ɗaya. Wannan yana sa in yi aiki da himma domin na samu cigaba a rayuwata. Abu na shida, sakamako mai kyau da, da jin nasara. Lokacin da na yi aiki tuƙuru kuma na ga sakamako mai kyau, wannan yana bani ƙwarin gwiwa sosai. Misali, kammala aiki cikin nasara, samun yabo ko godiya sama burin da aka sa a gaba. Wannan jin nasaran yana ƙara min ƙarfin gwiwa, yana sa in ƙara dage wa. Na bakwai, albashi ko ladamai kyau. Ko da yake ba kuɗi kaɗai ne ke ba da ƙwarin gwiwa ba, amma albashi ko ladamai kyau yana da matuƙar muhimmanci. Idan ana iya, idan ana biyan albashi a kan lokaci, albashin da ya dace da kokarina, sai na ji ana daraja aikina, aikina yana da amfani ga rayuwata. Wannan yana ƙara mini ƙwarin gwiwa wajen yin aiki da gaskiya. Abu na takwas, tsari mai kyau a wurin aiki. Wurin aiki mai tsari yana bani ƙwarin gwiwa. Idan ayyuka suna da tsari, kowa ya san aikinsa, babu rudani, sai aiki ya zama mai sauƙi, mai ma'ana, mai inganci. Abu na tara, ƙalubale masu kyau. Aiki mai ɗan ƙalubale yana bani ƙwarin gwiwa saboda yana motsa tunani, yana sa mutum ya gwada ƙarfinsa, yana haɓaka ƙwarewa. Amma ƙalubale ya zama mai ma'ana, baya zama nauyi fiye da ƙima. Na goma, buri na gaba. Aaa, taƙaice burina na gaba yana bani ƙwarin gwiwa a aiki. Ina aiki ne domin in cimma burina, domin in inganta rayuwata, in taimakawa iyalina da al'ummata gaba ɗaya. Idan na tuna burina, ina ƙara dagewa, ina ƙara himma, ina ƙara haƙuri. A taƙaice idan aka tambaye ni me kake, me yake ba ka ƙwarin gwiwa wurin aiki, zan ce abubuwa da dama ne suke bani ƙwarin gwiwa a aiki. Kamar son aikin da nake yi, sanin cewa aiki yana da amfani, girmamawa daga shugabanni, kyakkyawar hulɗa da abokan aiki, damar koyo, sakamako mai kyau, albashi mai kyau da kuma burina na gaba. Waɗannan abubuwa suna sa ni yin aiki da ƙwazo da gaskiya ba tare da gajiya ko kasada.

Kana shan madara? Zan amsa da cewa eh, ina shan madara. Kuma ina ganin shan madara abu ne mai matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki da rayuwar yau da kullum. Shan madara ba wai kawai al'ada ba ce, wani muhimmin ɓangare ne na kula da lafiya da ƙarfafa jiki. Na farko, menene madara? Madara abin sha ne da ake samu daga shanu, awaki, ko raƙuma, yana ɗauke da sinadarai masu amfani ga jiki. Madara shan ta kai tsaye ko a sarrafa ta zuwa wani wasu abubuwa. Madara tana ɗauke da sinadarin furotin, calcium, bitamin da ma'adanai masu muhimmanci. Abu na biyu, yaushe ne nake shan madara? A yawancin lokuta ina shan madara da safe wani lokaci bayan cin abinci ko da dare kafin in kwanta bacci. Shan madara da safe ya-yana ba ni jiki ƙarfi yana taimaka min in fara rana da kuzari. Shan madara da dare yana taimakawa jikina ya huta, yana sa barcina ya zo da sauƙi. Abu na uku, nau'in madara da nake sha. Ina shan nau'o'in madara daban-daban kamar madarar shanu, madarar foda, madarar da aka sarrafa wato packaged milk. A wasu lokuta ina haɗa madara ko shayi ko da koko ko da kayan marmari. Abu na huɗu, dalilin da ya sa nake shan madara. Dalilai da dama ne suka sa nake shan madara domin ƙarfafa, eh, ƙashi da haƙora, domin ƙara ƙarfi da kuzari, domin kula da lafiyar jiki. Madara tana taimaka min in kasance cikin ƙoshin lafiya da rage jin gajiya, na samu kuzari a kullum. Abu na biyar, amfani da madara ga lafiyata. Shan madara yana da fa'idoji masu yawa daga cikin akwai ƙarfafa ƙashi, gina tsoka, inganta lafiyar zuciya, taimakawa girma, taimakawa girma da ci gaban jiki. Haka kuma yana taimakawa yara da manya. Yana da amfani ga mata da maza, eh, tsofi da yara. Na shida, shan madara a matsayin al'ada. Tun ina ƙarami an koya mun shan madara. Kakata da mahaifiyata an nuna mun amfaninta. A wasu al'addu, madara alamar lafiya ce. Shan madara alamar wadata ce. Shan madara alamar kula da jiki ne. Saboda haka shan madara ya zama al'ada a gareni. Abu na bakwai, yawan shan madara. Ba na shan madara fiye da kima. Ina shan ta gwargwadon buƙata. Ina kiyaye daidaito saboda komai da yai yawa na iya haifar da matsala. Amma a lokaci, a matsakaci ina da amfani na takwas madara da abinci mai kyau. Ina haɗa shan madara da abinci mai gina jiki kayan marmari, hatsi. Wannan yana taimaka min in samu cikakken abinci, in kula da lafiyata. Gaba ɗaya, na tara, ƙalubalen shan madara. A wasu lokuta wasu mutane ba sa jure madara ko suna samun matsala a ciki. Amma a kai na, ina shan madara cikin kulawa. Ina zaɓar irin da ya dace da ni. Na goma, a ƙarshe idan aka tambaye ni kan shan madara, zan ce eh, ina shan madara a kai a kai domin tana taimaka min wajen kula da lafiyata, ƙarfafa jikina da samun kuzari. Ina shan ta lokuta daban-daban bisa buƙata. Kuma ina haɗa ta da sauran abinci mai gina jiki kamar su, A misali madara da kunu, ko madara da indomi, ko kuma madara da alƙaki. Duk ina haɗa wannan domin samun cikakkiyar lafiya da kwanciyar hankali. To wannan iyaƙacin bayanin da zan iya yi kenan dangane da abin da ya shafi madara. A ƙarshe ma, har alawar madara ma muna yi musarrafa shi zai zama cewa an yi shi dunƙule-dunƙule haka sai a haɗa da sikari a dinga ɓantara. Ana sha, ana jin daɗinsa sosai. To wannan shi ma hanyar ana bin shi wurin shan madara. Sannan kuma akwai iloka shi ma duk dai ana sarrafa shi ya zama irin iloka ɗin nan, sannan kuma sai mu zo muna cin shi. To wannan iyakacin bayanin da zan yi kenan hanyoyin da nake bi wurin sarrafa madara. Bissalam, ma'assalam.

A wane wata aka haife ku? To, eh, zan amsa shi cikin natsuwa, ce An haife ni ne a wani wata na shekara, wata da ke da muhimmanci a rayuwata kuma wanda yake tunatar da ni asali na, da rayuwata da ci gaban da nake samu tun daga ranar da na zama, na zo wannan duniyar. Watan haihuwa ta ba wai kawai wata ne na kalanda ba, a alamar farawar rayuwa na ne, da kuma tunani mai zurfi game da lokacin da, eh, lokaci da ƙaddara. Na farko, ma'anar watan haihuwa na, Watan haihuwa na yana nufin watan da mutum ya zo duniyar nan. Lokacin da rayuwarsa ta fara, wata alama ce ta tarihin mutum. Kowane wata yana da yana na musamman, yana da alaƙa da lokacin zafi ko sanyi. Yana iya shafar yadda mutum yake tunawa da haihuwar sa. Saboda haka, sanin watan haihuwa yana da muhimmanci ga mutum. Dalilin daya sa nake tambayar watan haihuwa, Mutane na tambayar wanne watane aka haife ka, saboda dalilan da dama kamar haka, don sanin shekarun mutum, don cika takardu ko bayanai, don sanin ranar murnar haihuwa, Watan tambaya-- wannan tambaya ba wai kawai tambaya ce ta yau da kullum ba, tambaya ce ke nuna sha'awa da kula, Watan haihuwa da yanayin da aka haife ni. Watan da aka haife mutum yana da alaƙa da yanayin zafi ko sanyi, yanayin damuna ko rani. Misali, wasu ana haifan su a lokacin zafi, wasu kuma a lokacin damuna, wasu a lokacin sanyi, Wannan yanayi, yana shafar rayuwar farko ta jariri, yana shafar yadda ake kula da shi tun daga haihuwa. Na huɗu, tunawa da watan haihuwa a ƙuruciya, Kai ina ƙarami ana tunatar da ni watan da aka haife ni. Ana ɗaukar wannan wata a matsayi na musamman. A wasu lokuta ana shirya addu'a, ana yin godiya ga Allah, ana tuna da ni a cikin iyali, wannan yana sa mutum yaji ana ƙaunarsa, ana daraja sa, ana kula da shi. Na biyar, watan haihuwa da shekaru, Duk lokacin da watan haihuwa ya dawo, ina ƙara shekara ɗaya a rayuwata. Wannan yana tunatar da ni cewa lokaci yana tafiya, rayuwa tana da iyaka, dole ne mutum ya yi amfani da lokacin sa yadda ya dace. Saboda haka, watan haihuwa yana sa mutum ya yi tunani saboda game da rayuwarsa. Abu na shida, watan haihuwa, da buri na. Duk lokacin da watan haihuwa ta ya zo, ina duba inda na fito, ina duba inda nake, ina duba inda nake son zuwa. Ina tambayar kai na menene, me na cimma a shekarar da ta wuce, me zan gyara a sabuwar shekara, wane buri zan sa a gaba? Wannan yana taimaka min wajen tsara rayuwata, inganta kai na, ƙara himma. Abu na bakwai, watan haihuwa a al'ada da addini, A al'ada da addini, watan haihuwa babban ni'ima ce ga ɗan Adam. Watan haihuwa lokaci ne na godiya. Ba lalle ba ne a yi shagali mai yawa, amma ana yin addu'a da godiya. Wannan yana koya wa mutum tunanin Allah, godiya da tawali'u. Abu na takwas, bambanci tsakanin watan haihuwa da ranar haihuwa. Watan haihuwa yana nuna lokacin shekara, yana da faɗi. Ranar haihuwa ita ce take, ta kai, uh, maimairana, ita ce ake ƙididdige shekaru da ita, Dukkan su suna da muhimmanci, suna da ma'ana a rayuwar mutum. Na tara, tasirin sanin watan haihuwa a rayuwa. Sanin watan haihuwa yana taimaka min in san tarihin kai na, in shirya rayuwa ta, in ji alaƙa da lokacin da na zo duniya. Haka kuma yana taimakawa wajen rubuta bayanai, Nan kuma yana da amfani a makaranta ko wajen aiki. Abu na goma, a ƙarshe idan aka tambaye ni a wane wata ne aka haife ni, zan ce an haife ni, a watan Nuwamba na shekarar wanda yake da muhimmanci a rayuwa ta. Wannan wata yana tunatar da ni, ranar da na fara rayuwa ta, yana sa in yi tunani game da ci gabana da kuma yadda nake amfani da lokaci na. Watan haihuwa na ba wai wata a kalanda ba ne kawai, alama ce ta tarihi, godiya da kuma sabon tunani a kowace shekara. To wannan iya bayanin da zan iya yi kenan dangane da watan da aka haife ni, watan Nuwamba. Ma salaman, be salam.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Aaa, zan fara da cewa wanke kayayyaki wani muhimmin bangare ne na tsafta da kula da muhalli a rayuwar yau da kullum. Lokacin wanke kayayyaki yana iya bambanta daga mutum zuwa mutum, amma a kai na, ina iya yin hakan ne bisa tsari, lokaci, da yanayin da nake ciki. Na farko, muhimmancin wanke kayayyaki. Na farko yana da muhimmanci in bayyana cewa wanke kayayyaki yana kare lafiya, yana hana yaɗuwar cututtuka, yana tabbatar da tsaftar gida. Kayayyaki kamar faranti, cokali, kwano, tukunya, ƙwarya, idan ba a wanke su da wuri ba, ƙazanta tana taruwa, wari na iya zuwa, lafiya na iya shiga haɗari. Abu na biyu, lokacin da nake fi yawan wanke kayayyaki. A mafi yawan lokuta ina wanke kayayyaki ne bayan cin abinci kai tsaye. Wannan shine lokacin da na fi so saboda kayayyaki suna da saurin wanke wa, abinci bai bushe a jiki ba, baya barin wari. Wannan ɗabi'a tana taimaka min in kiyaye tsafta in rage wahalar wanke wa daga baya. Abu na uku, wanke kayayyaki da safe. Bayan karin kumallo ina wanke faranti da cokali nan take. Wanke kayayyaki da safe yana da amfani saboda yana sa ci-- yana sa ni kicin ya zama tsabtsab, yana bani kwanciyar hankali, yana sa in fara rana cikin tsari. Abu na huɗu, wanke kayayyaki da rana. Da rana kuma bayan cin abincin rana ko bayan girki ina ganin wanke kayayyaki da rana yana da muhimmanci domin yana hana taruwar aiki, yana hana wari, yana hana kiyaye, yana, yana ba da damar kiyaye muhalli. Idan mutum ya bar kayayyaki har dare, aiki zai taru, gajiya za ta taru. Wanke kayayyaki da yamma ko da dare, a wasu lokutan ina wanke kayayyaki da yamma ko da dare bayan cin abinci da dare. Wanke kayayyaki kafin kwanciya yana sa kicin yayi tsabtsab, yana hana ƙwari da ɓeraye, yana bani na tsuwa kafin bacci. Ina jin daɗin tashi da safe in tarar da kicin tsabtsab ba tare da tsohon aiki ba. Abu na shida, lokacin da nake jinkirta wanke kayayyaki. A gaskiya ba kullum ne nake wanke su nan take ba. Wani lokacin gajiya na iya sa in jinkirta, amma bana barin su suyi yawa. Ina tabbatar da an wanke su kafin dare. Abu na bakwai, abubuwa da ke shafar lokacin wanke kayayyaki. Akwai abubuwa da dama da ke shafar lokacin da nake wanke kayayyaki kamar yawan ayuka da nake da su, samun ruwa, yawan mutane da ke gida, idan aiki yayi yawa ko ruwa bai samu ba, sa'in tsara lokaci mafi dacewa. Itako, sanyoyin da nake bi wajen wanke kayayyaki. Lokacin wanke kayayyaki ina fara da cire ragowar abinci amma ina amfani da ruwa da sabulu, ina kuskure sosai. Bayan haka ina shimfiɗa su, su bushe, ina adana su a wuri mai tsafta sosai. Abu na tara, ina amfani da tsara lokacin wanke kayayyaki. Tsara lokacin wanke kayayyaki yana taimaka min in rage gajiya, in kiyaye tsafta, in sarrafa lokacina, haka kuma yana sa aikin gida ya zama mai sauƙi, yana koya wa mutum ladabi da tsari. A ƙarshe, idan aka tambaye ni a wane lokaci kake wanke kayayyaki, zance, "Eh, ina wanke kayayyaki ne bayan cin abinci kai tsaye da safe, da rana ko da yamma, gwargwadon lokacin da aka ci abinci." Ina ƙoƙarin kada in bar kayayyaki su taru domin tsaftar lafiya da kwanciyar hankali a gidana baki da. To a ƙarshe dai, wannan shine iyakacin irin bayanin da zan iya yi, aa, dangane da abin da ya shafi lokacin da nake wanke kayayyaki. Da fatan wannan bayani zai gamsar da ku. Ma'asalama.

Kana fin son zama ko tsayuwa? Zan amsa cikin natsuwa da cewa dukansu ina amfani dasu gwargwadon hali da yanayin da nake ciki. Amma a wasu lokutan na fi karkata zuwa ɗaya fiye da ɗaya. Wannan tambaya tana iya zama mai sauƙi a ganina amma a zahiri tana da alaƙa da lafiyar jiki, yanayin aiki, tunani da halin, da halin mutum gaba ɗaya. Na farko, ma'anar zama da tsayuwa a rayuwa. Zama yana nufin hutawa, yana ba jiki damar yin sanyi, yana rage gajiya. Tsayuwa shi kuma yana nufin shiri, yana ba jiki ƙarfi, yana sa mutum ya kasance cikin faɗakarwa. Dukansu suna da muhimmanci. Ba za a iya barin ɗaya gaba ɗaya ba. Lokutan da nake fison zama. A mafi yawan lokuta ina fison zama idan ina yin karatu ko kuma ina cin abinci ko ina aiki akan tebur ko ina tattana mai tsawo. Zama yana taimaka min in maida hankali, in yi aiki cikin natsuwa, in rage gajiya a ƙafafu musamman idan aikin yana buƙatar tunani ko yana ɗaukan lokaci mai tsawo. Na uku, zama da lafiyar jiki. Zama na da fa'ida ga jiki idan ana yinsa cikin tsari. Ba a yin tsawon lokaci ba tare da motsi ba. Ina kula da hanyar zama, gujewa durƙusawa ko lankwasawa saboda zama marar kyau na iya kawo ciwon baya ko gajiya a wuya da ƙafafu. Na huɗu, lokutan da nake fison tsayuwa. Wasu lokuta kuma ina fin son tsayuwa musamman idan ina yin aiki da hannuwa, ina magana da mutane, ina koyarwa ko gabatarwa wa mutane, ina jiran wani abu. To, duka na fi son tsayuwa. Tsayuwa yana sa jiki ya motsa, yana sa mutum ya kasance cikin shiri, yana ƙara kuzari. Na biyar, tsayuwa da kuzari. Lokacin tsayuwa jini yana zagayawa sosai, jiki baya yin kasala, hankali yana faɗakarwa. Saboda haka idan ina jin kasala ina iya tsayuwa domin in dawo da ƙarfi. Na shida, daidaitawa tsakanin zama da tsayuwa. A kaina ban fifita ɗaya kacal ba. Ina ƙoƙarin in daidaita zama da tsayuwa, in sauya matsayi lokaci zuwa lokaci. Misali, bayan zama na dogon lokaci zan tashi in motsa. Bayan tsayuwa na dogon lokaci zan zauna in huta. Wannan yana taimaka min in ƙara lafiyar jikina, in guji gajiya. Na bakwai kuma, tasirin aiki da yanayi. Aikin da nake yi yana shafar ko zan fi zama ko tsayuwa. Misali, aikin ofis zama ya fi yawa, aikin hannu tsayuwa ya fi yawa. Haka kuma yanayin guri, zafi ko sanyi duk suna shafar zaɓina. Abu na takwas, zama, tsayuwa da tarbiyya. Wani al'ada ce zama tana nuna ladabi, tsayuwa yana nuna girmamawa. Misali a gaban manya ana tsayuwa. A lokacin hira mai muhimmanci ana zama cikin tsari da ladabi. Wannan yana koya mana ladabi, girmamawa, tsari a cikin rayuwa. To abu na tara, tasiri ga lafiyar tunani. Zama yana sa tunani ya kwanta, yana dacewa da nazari. Tsayuwa yana sa tunani ya zama a faɗake, yana dacewa da magana da hulɗa. Saboda haka ina amfani da kowanne gwargwadon bukata. A ƙarshe, eh, idan aka tambaye ni kana fison zama ko tsayuwa zan ce ina amfani da zama da tsayuwa gwargwadon yanayi da bukata. Ina fison zama idan aiki yana buƙatar natsuwa da tunani amma ina fison tsayuwa idan yana buƙatar kuzari, motsi, hulɗa da mutane. Abun da ya fi muhimmanci shine daidaitawa domin ƙare lafiyar jiki da tunani. To don haka iya bayanin da zan iya yi game da wannan tambaya da akan mu, akan na fison zama ko tsayuwa. Ma'assalam.

Yaushe kake farkawa kullum? Zan amsa wannan da cewa mafi yawan lokuta ina farkawa ne da sassafe. Amma hakan ya danganta da jadawalin rayuwata, nau'in aikin da nake yi da kuma yanayin da nake ciki. Farkawa da sassafe abu ne mai matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa wa mutum ya tsara rayuwarsa, ya sami lokaci mai yawa kuma ya fara, kuma ya fara rana cikin natsuwa. Na farko ma, na farkawa da sassafe. Farkawa da sassafe yana nufin tashi kafin rana ta yi ƙarfi, fara rana da wuri, samun lokaci mai yawa kafin ayyuka su fara. Al'ada ana ɗaukar farkawa da sassafe a matsayin alheri. Yana nuna tsari da ladabi. Na biyu, lokacin da nake farkawa kullum a yawancin ranaku ina farkawa da asuba. Ina farkawa da asuba kafin ko kusa lokacin sallar asuba. Wannan lokaci yana da natsuwa, yana da shiru, yana ba da damar tunani. Dalilin da ya sa nake farka da wuri, ina farkawa da sassafe saboda ina son in fara rana cikin tsari. Ina son in sami lokaci na kaina. Ina son in kauce wa hanzari da rudani. Farkawa da wuri yana rage gaggawa, yana sa rana ta kasance mai tsawo. Abu na huɗu, abubuwan da nake yi bayan na farka. Bayan na farka ina yin addu'a, ina shirya kaina, ina yin tsaftace jikina. Wannan yana taimaka mun in fara rana da natsuwa, in daidaita tunani. Na biyar, farkawa da sassafe da lafiya. Farkawa da wuri yana taimakawa lafiyar jiki, yana taimakawa lafiyar tunani. Saboda haka jiki yana samun daidaito, hankali tana zama a faɗake amma hakan yana bukakar bacci mai kyau da wuri. Abu na shida, lokacin da nake sauya lokacin farka. A wasu lokutan idan na yi aiki da dare ko idan na gaji sosai, zan iya farka da ɗan jinkiri. Amma ina ƙoƙarin kada ya zama al'ada. Ina dawowa tsari da nasaba. Farkawa da sassafe da nasara. Mutane da yawa masu nasara suna farka da sassafe. Suna amfani da lokacin wajen tsara rana. Wannan yana koya min muhimmancin lokaci, muhimmancin tsari. Tasirin farkawa da ayyuka. Lokacin farkawa yana shafar yadda gudanar da ayyuka, yana shafar kuzari da kuma natsuwa. Idan na farka da wuri ina jin ƙarfi, ina iya yin abubuwa da yawa. Abu na tara, ƙalubale da yadda nake shawo kansu. A wasu lokuta bacci idan na yi, ya min nauyi, tashi na iya zama wahala. Ina shawo kan hakan ta bacci da wuri, guje wa amfani da waya da dare, tsara jadawalin bacci. A ƙarshe idan aka tambaye ni yaushe kake farkawa kullum, zan ce a mafi yawan lokutan da nake farkawa da sassafe. Musamman kusa da lokacin sallar asuba ina yin hakan ne domin in fara rana cikin tsari, in sami lokaci mai yawa kuma in gudanar da ayyuka cikin natsuwa. Ko da yake a wasu lokutan ina iya farkawa da ɗan jinkiri amma ina ƙoƙarin kiyaye wannan tsari domin lafiyata da nasarata a rayuwata ta yau da kullum. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke yin dangane da abin da ya shafi wannan tambayar da aka mun ta lokacin da nake farkawa kullum kullum. Ma ssalam bisalaam.